Kalar furen da na fi so shine kore. Ina son kuma mai dankaloli da dama wanda yake shiga rai, wanda yake burge mutane kamar ja, mai shudi-shudi, mai kore.

Eh, na fison fensir saboda fensir ina amfani da shi wajen zane. Nakan yin zane da shi idan ina makaranta. Nakan kuma yin wasu abubuwa da shi domin na shaƙata na birge wasu wayanda nake tare da su. Alƙalami kuma ban fiye amfani da shi ba.

Umm, nakan gaishe da mutane da safe ina kwana, an tashi lafiya da rana kuma barka da rana da fatan kuna lafiya. Idan yamma ta yi muce barka da yammaci, idan dare kuma yace muce barka da dare. A kan kasancewar lokacin mu ce sai da safe. Idan lokacin bacci ya yi haka mu ke cewa.

Yadda nake neman izinin hutu, na kan tsayawa ne tunani na akan abun da ya kamata na nema tukuna kafin na nemi hutun. Idan ya kasance karshen sati ne, na kan iya neman hutun kafin satin ya zo. Sai ince rana ka gado watan kaza, ina da abun da zan yi domin na samu na je na huta.

Umm, kiɗa kai, musamman kiɗa na Turawa, yana da daɗi. But amma namu na ƴan Najeriya irin waƙoƙin Hausa haka, irin na soyayya haka, sukan shiga ran mutum idan yana jin su. Domin hayyakan shiga cikin wani yanayi na soyayya. Saboda kiɗan suna da daɗi.

Haba dama waye ya so ya siyo miya mai sanyi. Miya mai zafi ai ta fi daɗi. Dukkanin abunda zaka sa a bakinka idan yana da zafi ai sai yafi daɗin ci. Mai sanyi kuwa ai bazaka ji ɗanɗanon shi ba. Miya mai zafi ta fi daɗi. Na fiye son ta gaskiya. Indai da zafin ta ba wai ɗi mi ba. Zafin ya fi shiga rai.

Uhm, launin jakan muta kuɗi ta kan kasancewa dubu domin tana da kaloli da dama a jikin but amma fari da kalar ruwan toka. Kaman irin hamsin bula na cikin ta ashirin, kore goma, ja biyar, ita kuma kalar tana ɓoyewa.

Ina zuwa kasuwa da safe saboda lokacin nakan zuwa inje inyo cefane, na siyo abin da zan zo in yi amfani da shi. Shiyasa nafi zuwa da safe kamar ƙarfe huɗu kuma abin da ya gabata. Saboda lokacin yafi daɗi, gaskiya kayi siyayyar ka hankalinka kwance ka dawo gida kamar ƙarfe sha ɗaya ka dawo ka gama kunya.

Ina son karantar littattafai saboda karatu yana da daɗi. Musamman in ka fahimci abin da ke cikin littafin da kake karantawa. Duk da dai littattafai suna kasuwa kashi kashi ne. Akwai littattafai na zamani, akwai na addini, akwai na shaƙatawa, akwai na soyayya da dai sauransu. Toh mafi yawancin dai kamar din addini, shi in kana karanta shi kana samun ƙwarin gwiwa a jikinka kana ƙara nagartar rayuwa. Da sanin abubuwan da ya kamata. Za ka ƙara ilimi kuma ƙara kusantar ƙadar ubangijinka. Shi kuma dama wanda ya shafi fannin soyayya, soyayya ce za ka yi ta yi dama wannan. Ka dinga jin nishaɗi, ka dinga tunawa da abin da kake tare da ita da abin da kake so. Shi ma ya danganta. Sauran kuma ba dai irin littafin da dai mutum ba zai iya karantawa ba. Inda har mutum zai fahimci abin da ke cikinsa zai karanta shi lafiya lau ya fahimci me ke ciki. Toh! Littafi dai babu wanda ba na iya karantawa gaskiya sai dai idan ban same shi ba. Indai har zan same shi zan karanta shi zan fahimci abin da ke cikin shi.

Umm, duba saƙonni a rana babu yadda ba na diba wa, saboda in hadai zan zanna a kusa da waya ta, gani gata nakan shiga in diba saƙo ban ma san so nawa ba. Diyyadda motsi ya motsa, mun sai na diba saƙo gaskiya. Bana barin saƙo a wayata ma in dinga ganin shi haka nan ban diba shi ba. Ko da yaushe indai ina zanne, saboda wayata a koda yaushe tana hannu na diba saƙonni ko da na ji alamar shi zan diba. Ya danganta ga saƙo ne na WhatsApp, saƙo ne message, Facebook, ko wanne na kan bin ɗaya bayan ɗaya nakan dibasu. Domin in ga wanne ne yake da abu mai amfani a ciki, mai muhimmanci in diba in shigaba da yin yadda kamata.

Eh gaskiya ƙasa normal ƙasa ce, ya yadda akwai ko-i na ba irin jar ƙasa ba gaskiya. Ƙasa ce wacce mutane ke amfani da ita irin fara haka. Wadda anyi filasta ko fulo a cikin gida haka a cikinta in ƙasa ta ɗan babba kure irin ta ce gaskiya ke cikin gidanmu. Da dai ba gidan ƴan gari bane da.

Mukan amfani da na kwakwa domin yafi tsaftace gida saboda ƙarfin shi na laushi kuma ɗaki musamman idan ɗaki akwai tiles ko carpet mukan sa shi mu share ɗaki yadda ya kamata. Babu wanda bai bamu amfani da shi ba saboda dukansu suna da daɗin amfani a ko ina. Ko wane zaka iya amfani da shi yadda ya kamata. Daga tsintsiyar laushin har na kwakwa harde da kowane wanda yake cikin su muna amfani da shi. Babu wanda ya samu da ba za mu iya amfani da shi ba saboda dukansu suna da daɗin amfani kamar yadda na faɗa.

Umm, muna shuka kala-kalama a gida. Domin shukasu a gida ai yana ƙara ma gida kyau. Ya danganta ga yanayin kalolin da mutum yake sawa aciki. Aha lau kana shuka tsirrai, flawowi haka da ƙananun itatuwa domin ƙayata gida. Dukkanin gidan da za ka yi, indai har za ka sa mai kayan alatu. Dole yake yin kyau. Kasancewa haka muna sa su kaloli ma gaskiya daban-daban. Ba wanda ba ma sawa tsirran nan. Wanda muka ga yakamata.

Biki kai biki ai ina son biki. Biki ai kowanne muna so mu Saboda shagali ne wanda kowa yake son ya aiwatar dashi a gida ko a launi da sauransu. Wannan ma abokata, mu ka tara al'umma a hidan dimu aji daɗi. Ai biki babu wanda ba ma son shi mu suna son biki dai dai kamar.

Abin da yafi min mahimmanci a kasuwa ta, shine yanda nake gudanar da aikina kuma ni aikina ba wai sauran ayyuka bane ba, na kasuwanci. Aikina aski ne nike yi kamar yadda na saba. Ba kamar irin sauran kasuwancin da zaki ga mutane nayi bane ba. Mu aikin mu na hannu ne, kuma muna bashi mahimmanci da kamata. Saboda kasuwanci ne, dukkanin kasuwar da kake yi, in ka daraja ta, za tayi ma daɗi fiye da Za ta yi ma kuma abin da baka tunani. Gaskiya muna daraja kasuwancin mu fiye da tunani ma.

Umm, na ga rarrabawa, na kam bullawa, na je Facebook, na je Twitter, na je Telegram, na je WhatsApp. Gaskiya na ga zaka mommo tsawa wurare da dama saboda wurare ne wanda zaka gamu da mutane, wanda baka sani ba da wanda ka sani. Haka san ce ka samu abokai abokan hulɗa.

Eh toh, dade kallon wata da dare mutum yana jin shi wani ido idan ya kalle shi. Watama kallon shi yana da daɗi. Kowa yana son ya kalle shi saboda yana da daɗin kallo. Da de inde mutum baya da tsattsauran ido mai kyau, idon shi baya da nomal abubuwan da zai kalla. Idan idon shi yana da damuwa ba zai iya kalla yaji daɗi ba. Saboda ko da yada ga idon shi, wajen kallo zai dinga jin wani iri. Ba zai iya kallon ƙasa yadda yake mata ba. To amma idan mutum lahiya lau yake zai kalla kamar rana ne yake. Gaskiya na kan kalli wata ma ni ko da yaushe. Na kan kallo a ko da yaushe musamman da daddare ma.

Umm, mu kan yin aiki tare da ƙungiya domin fahimtar juna mu, domin mu san me ya yi, abin da ya ƙunshi ƙungiya kuma wacce shawara ya kamata mu ba wa juna domin amfanar kan mubaki da saboda ita ƙungiya. Za mu zanna ne domin a tattauna me ya kamata a cimma sabida akwai maganganun da dole za a zanna a haɗa kai domin a ba wa juna shawara a ga me ya kamata a yi da me ya kamata bai kamata a yi ba, ko ba haka ba.

Kamar dai irin aikin da mu muke yi, mukan zuwa aiki dai dai kan lokacin da yakamata. Mukan da sayayyen lokacin da muke zuwa da lokacin da muke tashi saboda shi aiki iya na wani abu ne wanda an dai katse da lokaci. Yana son ka daraja lokacin da kake zuwan shi. To muna riba ga yanayin lokacin da muke fita. Idan da safe ne, mu sa ƙarfe kaza za mu fita. Mun samu dama, mun samu amincewa ta Allah yayi mu dawo ƙarfe kaza. Muna taƙa mai mai lokaci da muke fita gaskiya.

Ina tabbatar da ingancin aikina yadda ya kamata, sau da dai abin da za ka yi wa aikin ka daraja, aikin ka ka ba wa aikin ka mahimmanci, dole ka ga mahimmanci a tattara shi. Amma in kana aiki ba ka ɗauka shi da muhimmanci, in ga ai ba zai zama ma abin da za ka yi zai amfane ka ba ka ji daɗin shi yadda ya kamata. Amma muna daraja aiki, muna ba shi inganci, muna ba shi lokaci yadda ya kamata.

Eh gaskiya mukan samu samu horo wajen da yake mata saboda dukkanin aikin da za a koya ma indai ba horor da kai ba da kyau ba za ka iya shi ba amma idan kana samun horo ana gwadawa ga abin da yake mata ka yi ga abin da yake mata aka yi shinae za ka fahimci aikin kuma ka ɗauki aikin da daraja da muhimmanci amma in ba haka ba indai ba ka samun cikakken horo a cikin aiki ba za ka iya yin shi yadda ya kamata ba gaskiya.

Uhm, fim ina kallon Indiya fassara gaskiya ina jin daɗin kallon shi saboda musamman ma idan ya haɗu ana faɗa sosai a cikin shi nakan jin daɗin kallon shi. Yana da daɗin kallo sai kuma Hausa irin waɗanda ake yayi yanzu season suna daɗin kallo sosai. Toh dai yana fahimtar abubuwan da ake ciki. Sumari na fiye son Indiya saboda Indiya ina jin nishaɗi ina cin dariya a bangarori da darma. Musamman aka zo fannin irin finafinai na fatalwa. Su in kana kallon su dai daga kai tsaka wa zaka dinga cin dariya dai kana samun nishaɗi kuma dama me ake so ka samu nishaɗi a ciki shi.

Uhm, gaskiya hutu nakan samu hutu gaskiya kamar ranar Juma'a. Don ranar Juma'a ban cika zama shago sosai ba, na kan tafiya da yamma haka, in tafi gidan na kwanta in huta, in tafi fili da da sauran su. Ranar Juma'a rana ce da nake bata muhimmanci, in ce al'adumomi na da nama. Saboda kasancewar madai ko da na ba shago zan iya dawowa. Saboda ina son lokacin gaskiya. Ranar Juma'a ina huta.

Eh manufa ta duk wata, a wata ace gashi abunda nakan ajiye wa domin sabida hidimmu na rayuwa sabida ya kamata ace mutum idan kana sana'a kana hidimar rayuwa ace kana da wani abu da kake lissafi duk ƙarshen wata. In wata ya ƙare kasan akwai abunda kake lissafa mashi.

Zan iya gabatar da rahoto idan na tsaya wurin gaban al'umma. Zan yi bayani dalla dalla yadda kowa zai fahimta, saboda shi tsawa aka ba gabatar da rahoto, sai mutum wanda baya jin kunya, kashi shefari shi mai kyau yadda za a fahimce shi. Bayan wanda zai jagoranci mutane bai ka sanya magana.

Umm, aiki bayan lokaci. Idan na gama aiki na, nakan zuwa in ƙara komawa duk bayan lokaci-lokaci. Idan na gama al'amura, na koma na je na ƙare yin aiki. Dudda aikin ya kasune kashi-kashi. Akwai wanda za ka yi shi nan take ka gama, akwai wanda sai bayan lokuta sannan za ka yi shi. To amma ni na nakan dawo bayan lokaci ina yin shi.

Ehh, gaskiya tufafi ina son masu kyau. Tufafi duka na wanda za su hau jikin zaifi amma so samu dai in zan samu dama in dinga sa bula mai haɗe da baƙi blue black ke nan. Ina son wannan kalan. Ooh ya ɗibe kalar omo, omo na da, ko faran shadda. Dukansu babu wanda baya shiga jiki.

Nakan ƙidaya kayayyaki na, duk lokacin da nake zan ne gida na sami lokaci nakan ƙidaya su na ga abin da suke buƙata, don wanki ne, don guga ne, na ko kuma wanne ne suka samu matsala domin in za su gyaru a gyara su wanda kuma ba zasu gyaru ba mutum ya ba da sadaka.

A'a dukkanin bayan lokaci nakan diba kai kusanma koda yaushe tana hannuna sabida daɗewa ban kalle taba gaskiya saboda yanzu haka tana a hannuna za ta iya yini ina kallon ta, ina amfani da ita domin itama ai abokiyar rayuwa ce Shin bata kusa dakai ma jii za kayi ma duk wani iri.

Eh nakan nemi izinin hutu ne. Lokacin da nake da wani arziki in zan yi wani abu, nakan nemi izinin hutu a lokacin, domin na samu wani abu da na samu naje na aiwatar fitar da wani abu da nake son inyi a lokacin. Idan kuma ba hakaba babu damar da zan samu na nemi izinin nan saboda idan na hau kan aiki babu wannan daman. Amma idan na samu dama nakan tsayawa.

Gashi muna kula da shi saboda kasancewar gyara shi ma tsaftace. Dan ma ka kula da shi zai lalace, zai yi yadda ba ka tunani ma Har ya dawo da kanka ma kai da kanka baya birge ka toh amma idan kana gyara shi a koda yaushe, burge ka da zai dinga shi zai baka ƙwarin gwiwa ka cigaba da gyara shi. Duk lokaci mukan kulawa da shi.

Eh gaskiya nakan kalla musamman ma idan ina tafiya. Saboda duk wani mutum zai yi wanka ya sa kaya masu kyau, yakan kalla inuwar shi ya gaya kayan sun mai kyau ko ba su mai kyau ba tun da wani zai gani ya yaba wani ba zai. Ya ba ba. Tokaima hakan kallon abun katun da babu madubi a kusa da kai. Zaka kalla ka ga kasancewa ka yi ko ba kai ba.

Nakan zubad da shara ne duk bayan lokaci zuwa lokaci. Ta cika a cikin abin zub da shara zan sami yaro, a bashi ciyasa domin kamar dub bayan wata haka ko satitika tsawon lokacin shara ta riga ta cika. Dole mutum yazud da saboda mutum ba zai bar ta a wuri ba saboda tsafta. Ana son tsafta a sana'a ko a wurin iyali ko gida.